Wurin aikinmu makaranta ne, koyarwa muke yi kuma gaskiya wurin aikinmu na da kyau. Za ka yi alamurorin ka safe ka zo makaranta, ka shiga aji ka koyar. Kana idadda koyarwa za ka koma gida, ka je ka ci gaba da wasu sabgogin ka ko kuma ka cigaba da zama a makaranta har ka gama abin da kake yi sai ka tafi.

Ina iya kunna wuta sosai. Wutan lantarki ko na murhu ko na gas duk wanda ya kama ina kunnawa Wutan lantarki a gidana na kunna kuma koyaushe ina kunnawa. Hakazalika, wutan murhu na kan iya kunnawa. Na samu a shana zan ƙittashi zai kama. Babu wutan da bana iya kunnawa gaskiya.

Eh, gaskiya inda nake iya kiyaye kalamun sirri, shine ina sanin wanda nake magana da su. Misali yanzu, idan maganan sirri ne, na san da baba ta zan iya magana, ko kuma da abokina wanda na san zai riƙe sirri ɗari bisa kan ɗari, wanda na san babu inda za a iya tozarta ni ko ya tauna asiri na.

Eh gaskiya kalan takalman da na fi so, na fi son irin slippers. Eh gaskiya na fi son irin slippers, ya fi daɗin sawa. Za ka je duk inda kake so ka je kayi sabgogin ka ka dawo babu wani lok-- ɓata lokaci. Gaskiya kalan takalman da ni na fi so kenan gaskiya a rayuwana.